Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, haƙiƙa tabbas ni mai bin ƙa'idojin aiki ne. Dan ba na son wani matsala da zai zo ya shafe yanayin da nake tafiyar da aikina ko su na gaba da ni ko kuma manya a wurin aikin sai su rinƙa tuhumata da rashin bin ƙa'idoji. Rashin bin ƙa'idoji ma ni a wurina ma kamar ana tozarta mutum ne. Shi yasa a ko me kake yi ma ka bi ƙa'idoji ka zauna lafiya. Dan ni kafin ma in fara aiki nakan so in san kowane irin ƙa'idoji da ke game da shi aikin da nake yi. Sai in san yadda za a yi, in tafiyar da kaina, in kuma tafiyar da wannan ƙa'idoji a bisa yadda suke.

Me kake saya daga kasuwa? Duk abun da ta kama. In ma kayan sawa ne, in ma yan kamfai ne da yan singileti, in ma takalma ne, in ma agogo ne, in ma hula ne, in ma links ne, in ma safa ne, in ma littafi ne, in ma kayan cefane ne, kayan abinci, irin su shinkafa, gero, dawa, masara, kayan abin na miya, tumatir da albasa da tasai, tarugu duka muna siyarwa. Mu kan sayi bokiti, musu tsintsiya, tatsinke da doguwa irin ta bature haka. Mu kan sayi mop na shara, kayan wanke toilet, omo da sauran su duk muna siya a kasuwa. Omon wanke hannu, omon wanke kayan wanke wanke da sauran su duk muna wannan siyayyar a kasuwa. Kuma yawanci siyayyar da muke yi duk wata-wata ne lokacin da muke zama a Sudan haka da yan abokan zamanmu mu kan haɗu kuɗi duk wata sai a raba aikin wane da wane za su je kasuwa wannan karan. In wata ya zagayo wane da wancan za su je haka aka dinga yi ana tsararwa. Wani lokaci a je za a dawo a napep ko kuwa in akwai mashin a je inda hali mutum dai biyun sai da wa an napep da abubuwa suka zo suke wuya ma a kana ake ɗaura kaya a kan mashin.

Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare. Lokacin da muke yara, duk azumi ta zagayo, muna farin ciki da fitowan wata da ganin wata. Haka zamu zauna mu ta jira ganin wata za ta fito. In kuwa ta fito haka za a yi ta farin ciki ana kallo. Lokacin da muka zauna kuma a sudan shi kuma, mu kan dan je akwai wurin ruwa haka kaman bahari haka ana kiranshi Shara'an Nil. To yana nufin, ah, layin Nil kenan. Shi ruwan ne sunansa Nil, ruwan yana haɗe Sudan da Egypt. To akan an je da daddare haka adan sha shayi har zuwa asuba. A ga lokacin da rana za ta tashi sannan kuma wani lokaci akan je da yamma a ga lokacin da rana za ta kwanta. To a wannan lokuta ma ana kallon wata da daddare. To mu kan je mu taru haka a je a sha shayi, a zagaya, a yi wasanni da sauran su.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Haɗuwa da abokan ciniki hanya ce mai mahimmanci a kowace kasuwanci ko aiki na hidima. Hanyar da ka bi wajen haɗuwa da su na iya ƙara yawan ciniki, gina amana da kuma riƙe kwastomomi na dogon lokaci. Ga muhimman hanyoyi da bayanai akai. Ta hanyar kyakkyawar tarba. Abu na farko shine tarba mai kyau, murmushi, gaisuwa cikin ladabi da nuna kulawa suna sa abokin ciniki ya ji an daraja shi. Wannan na buɗe hanya ga tattaunawa mai kyau. Abu na biyu, sadarwa mai inganci. Ka saurari abokin ciniki da kyau kafin ka yi magana. Ka tambaye shi abin da yake so ka fahimci bukatarsa. Sannan ka ba ɗan bayani asarari. Guji gaggawa ko Katsalandan yayinda da yake magana. Abu na uku, bayar da sahihin bayani. Abokin ciniki yana buƙatar gaskiya. Ka bayyana ma shi farashi, inganci, fa'ida da rashin fa'ida idan akwai. Hakan yana gina amincewa kuma yana rage rikici a gaba. Amfani ta huɗu shine amfani da hanyoyin zamani. A yau ana haɗuwa da abokan ciniki a wayar tarho, WhatsApp, Facebook, Instagram ko sauran ƙafafen sada zumunta. Wannan yana faɗaɗa kasuwa kuma yana sauƙaƙa hulɗa. Abu na biyar shine kyakkyawan hali da haƙuri. Ba duk abokan ciniki ba ne suke da sauƙin fahimta. Wasu na iya yin ƙorafi ko tambayoyi da yawa. Haƙuri, ladabi da natsuwa suna taimaka maka ka shawo kan kowace irin matsala. Abu na shida shine kulawa bayan ciniki. Haɗuwa da abokan ciniki bata tsaya bayan ya tsaya ba, bata tsaya bayan ya tsaya ba. Tuntuɓar sa daga baya don jin ra'ayinsa, magance matsala ko tunatar da shi sabbin kaya. Wannan yana ƙarfafa alaƙa. To a ƙarshe dai haɗuwa da abokan ciniki na buƙatar tarba mai kyau, sadarwa mai kyau, gaskiya, haƙuri da kulawa ta dindindin. Idan aka yi wannan ba wai kawai za ka samu abokan ciniki bane har ma za ka riƙe su na dogon lokaci.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? To, a yayin da na farka ya danganta idan na tashi kafin asuba ko kuma ina tashi bayan asuba. In na tashi kafin asuba, nakan tashi in ɗan yi nafila ko in yi rakatainin fijir, in yi godiya ga Ubangiji kuma roƙe sa sai in tashi in je sallar asuba. In na dawo ya danganta idan ina jin bacci ko ba na jin bacci. Amma mafi yawanci nakan koma bacci ne in ɗan yi karatun Kur'ani sai in ɗan yi azkar ina kafin in koma bacci. In kuma na koma na bacci to nakan tashi da wuri idan ina da abin yi zuwa na ƙarfe bakwai takwas in shirya in fita. In kuma ba abin da nike zan yi bacci na ne tazarci wani lokaci ma har sai sha biyu na rana. Idan kuma tashi na yi bayan asuba kawai zan tashi yawanci in na tashi bayan asuba to ina da abin yi ko ina da wurin zuwa. Zan tashi in yi sallah, in sa ruwan wanka, in yi wanka na, in fito in shirya in fita. Wannan shine yawancin abubuwan da nike in na farka bayan asuba.

Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya idan buƙata ta taso. Matashin wuya yana da mahimmanci sosai wajen kare wuya da lafiyar ƙashin baya, musamman a lokutan barci ko hutawa. Ina amfani da shi ne domin ya tallafawa wuya yadda ya dace, ya hana wuya lanƙwasa fiye da kima, ya rage yiwuwar ciwon wuya, kai ko kafaɗa. Musamman idan mutum yana yin aiki mai yawa ko zama na dogon lokaci kamar a yanayi na ke nan, amfani da matashin wuya mai kyau yana taimakawa wa jiki ya samu natsuwa da hutu mai kyau. Haka kuma, idan ana tafiya mai nisa ko barci a wurin da ba a saba ba, matashin wuya na ƙara jin daɗi. A taƙaice, ina amfani da matashin wuya domin kula da lafiyata da samun bacci mai kyau, amma ina zaɓar wanda ya dace da jikina domin kada ya jawo wata matsala.

Wa yake kakkafa maka baya? Yawanci ina kakkafa baya na da kaina, musamman idan naji gajiya ko dan ciwo bayan zama ko aiki na dogon lokaci. Haka kuma amfani da kujera mai tallafawa baya ko matashin baya yana taimakawa sosai. A wasu lokuta, matsin motsa jiki ko ma'aikacin lafiya na iya kakkafa baya idan akwai ciwo tausa mai sauƙi yana taimaka wajen sassauta tsoka. Yin motsa jiki na shimfiɗa baya yana rage nauyi da ciwo. A takaice, kula da baya na buƙatar kakkafa shi a hankali, zama daidai, motsa jiki akai-akai da amfani da kayan tallafi idan ana buƙata.

Ka fi son shinkafa ko tuwo? Ni dai na fi son shinkafa amma hakan ya danganta da lokaci da yanayi. Shinkafa tana da sauƙin ci. Ana iya haɗa ta da miya irin kamar stew, miyar wake ko miyan taushe kuma tana sa mutum ya ji sauƙi bayan ci. Haka kuma ana yawan samun ta a wurare da dama. Amma tuwo ma yana da muhimmanci sosai musamman idan an haɗa shi da miya mai daɗi kamar miyar kuka, miyar taushe ko miyar zogale ko miyar kuɓewa ma. Tun ballai ma miyan kuɓewa ɗanye kana jin shi yana biyunka miyan yauƙi. Tuwo yana cika ciki sosai kuma yana ba da ƙarfi musamman ga masu aiki takuru. Tun ballai muna a arewacin Najeriya yawancin gidaje in ka je ana son tuwo amma mu matasa kuma ba mu cika son shi ba. Mun fi son shinkafa. Akwai ƙanina shi mugu ma yake kiran tuwo. To duk yawanci a gida in akwai matasa sai haka to in an yi tuwo ko su ci indomi ko a dafa masu wani abu daban ko taliya ko a masu teba, ya danganta daida duka ra'ayinsu. Wasu ma sai su fita yi daga gida su je su samu abinci a waje su ci.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Gaskiya dai ya danganta, amma mafi yawancin lokaci ina son buɗewa don samun iska ya shigo kuma iska ya fita Watoh a turanci ana kiranshi cross ventilation. Gaskiya ni me ma'aboci ne mai son buɗe taga. Koh da ya kasance akwai wuta, akwai fanka, na kan so iska ya shigo ya fita kuma kan fanka shi ma yana kaɗawa. Amma akwai lokutan da kamar lokacin sanyi, ban ma so kwata-kwata in buɗe taga, ko da ace dai tagan de buɗe take zan ja labule sabida sanyi. A cikin 'yan kwanakin nan ma, bai fi kwana biyu zuwa uku sannan shine ma na fara buɗe tagata. A wasu lokutan kuma ina son sauke taga in dai garin ba wani zafi sosai sai in sauke shi don ina son ɗaki in ga ɗaki da ɗan duhu. Wani lokaci ba wai na cika son haske ba ne toh shi ne. Amma a wasu lokutan, ina ina son buɗe taga don shigar da iska mai kyau kuma a rage zafi da cushewar ɗaki, fitar da wari ko ƙura sa mutum ya ji nutsuwa da walwala. Musamman da safe ko da yamma, buɗe taga yana sa ɗaki ya yi sanyi kuma iska ta riƙa zagayawa. Amma idan dare ne kuma sanyi ya yi yawa ko kuma ƙura ko sauro. Suna da yawa toh ina iya rufe taga ko in buɗe shi kaɗan.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki cikin tsari da tsafta domin sauƙaƙa samu, kare su daga ɓaci da kuma inganta aiki gaba ɗaya. Hanyoyin da nake bi sun haɗa da waɗannan: na farko, ina rarraba su bisa nau'i. Ina fara rarraba takardun a gwargwadon nau'in aiki, kwanan wata, da mahimmancin su takardan. Wannan yana hana ruɗani kuma yana sa a samu takarda cikin sauri kuma a sauƙaƙe. Abu na biyu shine amfani da file da jakar takardu. Ina amfani da file, jakar takardu ko abun da ake haɗa takardu wato a turanci ana kiran shi binder. Ina sakawa kowane file suna ko laƙabi domin gane shi abun da ke cikinsa. Abu na uku kuma ajiya a wuri mai sauro. Ina ajiye takardun a kabad, a jikin tebur ko akwatin takardu. Musamman takardun masu muhimmanci ina tabbatar da cewa ba kowa ba ke da damar shiga don tsaro. Abu na huɗu shine kuma ajiya ta hanyar kwamfuta. Idan akwai dama, ina nakan ɗan yi scanning ɗin takardun, adana su a kwamfuta, flash ko a cikin cloud. Hakan yana kare su daga lalacewa ko ɓacewa kuma yana ba da damar turawa ko dubawa cikin sauri. Abu na biyar shine tsaftace takardu lokaci zuwa lokaci. Ina duba takardu lokaci-lokaci domin cire waɗanda ba su da amfani, sabunta tsofaffi, gyara tsari idan ya rikice.

Menene lambar ku mai albarka? Ni yi bani da lamba ta musamman da zan ce ita ce mai albarka domin bana dogara da sa'a ko al'ajabi. Amma a fahimta ta gaba ɗaya, mutane da yawa suna ɗaukar wasu lambobi a matsayin masu albarka saboda suna da ma'ana a rayuwarsu, suna da alaƙa da rana ta haihuwa ko kuma suna ganin suna samun nasara idan suka haɗu da su. Misali lamba, lamba sabin, lamba ta bakwai kenan. Mutane da yawa na ɗaukar ta a matsayin lambar albarka. Kaman chrstiano Ronaldo wannan ɗan ƙwallon ƙafa. Abi nan lamba ta uku ana ganin tana nuna ciki, cika ko daidaituwa. Lamba goma kuma tana wakiltar kammala abu. A ƙarshe dai lambar albarka tana cikin tunanin mutum ne ba wai lambar ita kanta ba. Abin da ya fi muhimmanci shi ne aiki, tuƙuru, addu'a da kyakkyawan niyya.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? Ni dai na fi samun kuzari da safe. A dalili, da safe hankalina yana sabo, jiki ya huta bayan bacci, tunani ya fi sauri da tsabta, ana iya yin manyan ayyuka cikin sauƙi. Shi ya sa nake son in yi ayyuka masu muhimmanci da safe, kamar tunani mai zurfi, tsara aiki, ko ayyukan da ke buƙatar, da ke buƙatar mai da hankali sosai. Da yamma, kuzari yakan ragu kaɗan saboda gajiya ta rana, amma har yanzu lokaci ne mai kyau don kammala ayyukan da aka fara, hira da mutane ko yin abubuwan da ba su da nauyi sosai. A takaice, safe lokaci ne na aiki mai ƙarfi, yayin da yamma lokaci ne na sassauci da hutawa.

Kana kwana a gado ne ko a ƙasa? To gaskiya ne ya danganta. Wani lokaci kawai zan ji ina ra'ayin kwana a ƙasa sabida ina ɗan fama da ciwon baya kuma an ce kwaciya a ta bayan ka a ƙasa yakan ɗan maganin ciwon baya kuma dai sabo ne. Wani lokutan a gida mun saba mu kan yi bacci a kan kafet a falo ma muke bacci. Amma mafi yawanci dai gaskiya na fi bacci a kan gado. Dalili gado yana tallafawa baya da wuya yadda ya dace, yana rage ciwon baya da ƙasusuwa, yana bada damar bacci mai kyau da zurfi. Dan ko a gida ma yawancin katifan da muke amfani da shi wato orthopedic ne wato na ciwon baya. Kuma mukan sa muna hana yara suna miƙewa a kan baya a katifa don tattaka katifa ya kan sa ciwon baya. Idan kuma aka haɗa shi da katifa mai kyau da matashi daidai bacci yakan zama mai daɗi kuma mai ƙarfafa jiki. Amma a wasu lokuta kamar yadda na faɗa na kan ɗan kwanta a ƙasa. Idan yanayi ya yi zafi wani lokaci, lokacin da ake zafi mukan ɗan kwanta a ƙasa ko saboda al'ada ko yanayin rayuwa kamar yadda na faɗa in ce sabida akwai sabo. Ko wanne dai yana da nasa dalili amma a ganina gado ya fi dacewa don lafiyar jiki a dogon lokaci.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To kuɗin wutar lantarki dai a wata ya dogara da abubuwa da yawa. Kamar haka na farko, yawan amfani da ita wutar lantarkin. Adadin kayan lantarki da ake amfani da su kamar fanka, fitila, talabijin, injin girki, AC da sauran su. Abu na biyu, ita nau'in kayan lantarkin. Kayan da ke cin wuta sosai kamar AC ko tunda sun fi amfani da wuta fiye da fitila ko fanka. Abu na uku kuma farashin shi kuɗin, farashin wutar lantarkin a wurin mutum. Misali a Najeriya, kuɗin wutar lantarki yana bambanta daga jiha zuwa jiha da kuma tsarin lantarki. Abu na hudu kuma lokacin amfani. Idan kayan lantarki suna aiki da yawa ko tsawon lokaci, lissafin yakan tashi. A matsakaici gidaje masu amfani da wutar lantarki kaɗan kamar fitila, fanka da talabijin suna kimanin cin dubu biyar zuwa dubu goma a wata. Gidaje masu kayan lantarki da yawa kuma kamar AC, injin wanki, tanda sukan a kimanci sukan ci dubu shabiyar zuwa dubu talatin ko ya fi haka ma a wata. To amma sabida ma rashin ingancin wutar lantarki a Najeriya, mutane da yawa sun gane sa sola. Ba ruwan su da wutar lantarki na NEPA.